A'a a gaskiya ban fiye yin fikecin tufafina ba in kasancewar ina da yalwar su sosai nakan kuma sa waƴanda nake so a lokacin da na ga dama. Amma ina dai da zaɓi sosai a kan tufafin da na fi ƙauna.

Sune. Nakan kalli wasan ƙwallon ƙafa ko kuma wasan tseren gudu da wasan wrestling na dambe. Waɗannan abubuwan sukan ɗebe min kewa kuna suna sani.

A'a, ina dai son yanayi na barkwanci amma ni ban iya ba da barkwanci ba. Ban iya yin wani abu wanda zai sa nake ta bayar da dariya haka kamar ana barkwancewa amma dai ina son kuma masu irin wannan abu.

Ina iya kunna wuta sosai sosai domin kuwa nakan yi ƙone a gonaki. Nakan kuma kunna wuta a lokacin da muka yi shara. Mukan ƙona ledojin da muka share tare da dukkan wani abu a kan taki da muke tarawa.

Duk lokacin da na ji ko kuma ranar da za a biya albashi tun ta riske ni, nakan ji farin ciki sosai domin zan samu kuɗi da zan warware wasu matsaloli da suke damu na a rayuwa ta.

Bayan tashi daga barci da safiya idan na farka, na kan ɗauki buta na zagaya ban ɗaki domin yin tsarki sannan na kan sami abun goge baki na goge baki na yo alwala na zo na yi sallah domin gaida mahallici na.

Lokacin danake gurin aiki idan na buƙaci cin wani abu ma'ana idan ina jin yinwa nafi neman bread haka ko kuma cin cin ko ɗan snacks na haɗa shi da lemo ko wani abu.

Ba a kowani lokaci na ke son zama kusa da taga ba. Ina zama kusa da taga ne lokacin da ya kasance na zafi saboda samun iska idan kuma ya kasance babu fanka a gurin, amma ban son zama kusa da taga a kowani lokaci.

Fatimah ta kasance guri ne da takan tara mutanen da suke zuwa daga kowane wuri, domin gudanar da uzirarkan su, kuma muna zaune lafiya da dukkanin mutanan unguwar.

Nakan yi wanka ne a kullum. Bayan gari ya waye da safe, wani lokacin kuma nakan bari sai na dawo da rana sannan na yi wanka na, nayo gida.

A'a, ba na amfani da wani mataimakin murya. Na kan yi murya ta ne dai dai yadda take, yadda Allah ya halicce ni da ita, wato nacaral nawa. Haka na kan yi amfani da murya ta a kowane lokaci.

Zan siyo abubuwa na amfanin gida na yau da kullum. Sannan nakan yo ma yara tsaraba da waƴansu abubuwan irinsu rake da dai sauransu.

Mukan saurari rediyo a kullum a kuma ko wane lokaci. Kasancewar akwai shirye-shiryen da ake yi ko waƴanda suke burge mu, kuma suke ilmantar da mu a gidajen rediyon da muka fi saurara.